Umm, kana ji na? Yaushe ne taron nan? Na so ni wa anjima. Ranar Juma'a nan izo gida. Kai, kai kana, kana nan ko ka tafi abun nan? Daidai abin da ya, ya kama. Ma yi magana. Wadi yadda ta yi dai. Shikenan muyi chatin anjima.